Kana cimma manufar tallace-tallace. Am, a wannan yanayin, abin da suke nufi da cimma manufan tallace-tallace shine ya kamata ace kome kake yi, ka jimre, ka daure abubuwa da yake kamata. Ba wai kawai kawai ka zo ka yi shuru, ka zo na ka yi dungum, ba ka harkar da yake kamata ba. Su abin da suke nufi ke nan da kana cimma gurin manufar tallace-tallace. Su ya kamata ka jimre ka yi abin da yake kamata. Nufin su ke nan, na gode.

Am wani yanayi da ka kika fi so? Am yanayin da na fi so shine, ya kamata a ce yadda muke matasa a wannan kasar namu ta Najeriya, mu samu abin yi don mu san yankin kanmu. Idan ka san yankin kanka kuma kana da aikin hannu ko dama ba wani abu bane. Kaga yanzu yadda harkokin gwamnati babu aiki, ya kamata ace in kana da aikin hannunka, sai ka ɗan yi wasu abubuwan ka. Ba wai sai ka zo kana jiran, aikin gwamnati, aikin gwamnati ba. Amma idan kana da aikin hannunka, sai ka yi abun da ya kamata. So wannan shi nafi so a haka.

Kana duban kalanda kullum? Eh, to akulla yaumi di gari yawaye a waya na ma ina duba kalanda don in san yanayin da muke cike wane rana ne ta yau. Kaga idan na duba sai in san tsarin da zan bi na sati da irin abubuwan da nake yi a sati ko kuma kowace rana. Don kowata rana na da abubuwan sa. So, abin da nake biki na ina, ina duban kalanda kullum gaskiya.

Kana iya amfani da kwamfuta? E to gaskiya ina iya amfani da kwamfuta. A yadda muke yanzu a wannan na'urorin da sun yi wa gaskiya idan baka iya kwamfuta ba, ambarka ba. A wannan 21st century ɗin ya kamata ace kowane ɗa ya samu iya kwamfuta, ya iya ilimin kwamfuta don ya samu abubuwan da yake so. Don a na'urori yanzu sai ka samu aiki yi.

Kana son karanta littattafai? Eh to a gaskiya ni kan so karanta littattafai, wa'azi, littattafan makarantu na koyon darasi da kuma littattafan abubuwa irin play haka akwai yadda ake kiran shi novel a ta makaranta. So littattafai suna koya wa mutane abubuwa daban daban. So gaskiya ina son karanta littattafai.

Wani gudu na fanka kake fi so? To gaskiya kasan yanzu an shiga lokacin hunturu, so sanyi akwai. Gaskiya idan na sa shi a lamba ɗaya ko na biyu ya isa. Sannan nakan rufe kaina da, da, da bargo. Ka gani bai kamata a ci a wannan lokacin hunturu. Mutum ya sa gudun fanka da yawa. To wannan ita ce gudun fanka da na fi so. Lamba ɗaya ko na biyu.

Kana iya rera waƙa? Eh to akwai waƙoƙi daban daban. Akwai na ma'ana daban daban, akwai kuma na yabo, akwai kuma na, na wa'azi. So wane iri ne ake magana? Gaskiya ina iya rera waƙa. Tun gaskiya ko da tashi na nasu waƙoƙi sosai. Muna iya, a iya kangqargwado na.

Yaya kake jurewa zafi gaskiya a lokacin zafi. Hmm magana ne ta gaskiya ya kamata mutum a kullun yomi a ce akwai wuta. Amma yadda kasan namu take najeriya ba kullun muke samun wuta ba. To dole mutum ya kama ta wanka sai ka taɗan watsa ruwa kana shan ruwan sanyi da abubuwa hakanan sai ka dan bude tagan ka ba sai yunƙurin zafi ya dameka a cikin ɗaki ba.